Assalamu'alaikum, eh ƙwarai ina shan ƴaƴan itatuwa, ƴaƴan itatuwa kala kala, kala kala, kala kala da yawa ma. Amm kamar ƴaƴan itatuwa irin su, eh ruwan ƴaƴan itatuwa ina shan su misali kamar lemu, lemu ina shan lemu in matse shi na ɗan kara masa siga wani lokacin, wani lokacin kuma ina matse shi lemon zaƙi kenan to sai na, na sha shi a haka. To akwai lemon tsami ina, ina shansa shi ma in na matse shi na ƙara masa ruwa sai in sa masa siga. Yana ba da taste mai daɗi, sannan ina amfani da shi lemon tsamin a cikin ruwan tea. Misali in na haɗa baƙin tea sai na kawo shi na matsa shi ma yana da daɗin sha sosai. Sannan akwai mangwaro, ina yin-- ina wanke shi na yanka shi, shi ma ina markaɗa shi ya zama ruwa ina shan sa shi ma. Sai kuma kamar abarba, itama abarba ina shan ta ina, ina markaɗa ta, in haɗa ta da lemu haka itama sai in sha ko kuma in haɗa ƴaƴan itatuwa kamar su mangwaro, lemu, abarba, gwanda haka da kankana sai in haɗa su gabaɗaya fruit salad kenan. Sai na, na sha shi yana da daɗi kuma yana ƙara lafiya sannan kuma kamar kankana ina shan ruwan ta. Inda idan aka markaɗa ta a sa mata madara, itama da dabino yana ƙara lafiya sosai yana da kyau shansa. Ina son shan ƴaƴan itatuwa kashi kashi kala kala. Nakan sha su hanyoyi kala kala kamar akwai tsamiya ma da na kan yi lemon ta sai sha ruwan ta. Tana da kyau ina shan ruwan su, ƙwarai ina shan ruwan ƴaƴan itatuwa kala kala, kala kala. Ƴaƴan itatuwa musamman wa'inda muke da su a wajajen mu to ni ina amfani da su kuma ina shan su. Ina shan ruwan su kuma sosai. Kamar su agwaluma, itama akwai itama ruwan ta a jikin ta itama kuma ina shan ruwan ta. Ina shan ruwan ƴaƴan itatuwa kala kala ma sosai kuwa.

To abu buwan da na ke tuna wa na yarinta. Gaskiya suna da yawa. Misali ina tuna ƙuruciyar mu lokacin muna yara kamar an wasanni da mukeyi. Muna yawan yin wasanni kamar na gudu haka muyi ta gudu ayi tsere misali idan an aike mu zamuyi gudu ace wannan ya riga a ga wanda zai riga wannan sai yi tan nan wannan yi tan nan a zagayo a haɗu tare to ina tuna wannan sosai sannan ina tuna rayuwar mu ta makaranta primary school lokacin muna yara munyi rayuwa mai daɗi muyi faɗa muyi muyi faɗa mu dawo mu shirya da junan mu akwai wani lokaci da makarantar mu ake mata aiki haka da ɗauke mu aka kai mu makaranta kusa da unguwar mu aka bayar da mu makarantar gaba ɗaya misali sun karɓi makaranta a yamma maimakon safe da in ga addu'o'i yana ta gaya mana addu'a ku rinƙa yin addu'a yana ta karanta wa muma muna binsa muna ta kuka muna ina tuna wannan abun sosai bana mantawa da shi shekara dayawa amma ban manta da shi ba da yamma ne lokacin to muna ta addu'o'i muna ta addu'o'i can kuma sai garin ya fara washe wasai ruwa aka tsuge da ruwa aka yi ta ruwa muka maƙale a aji ina tuna wannan abun sosai har malamin bana manta wa da shi sannan kuma akwai rayuwa saboda duk kusan rayuwar tamu ta ƙuruciyar lokacin yarintar ta makarantu ce gaskiya daga makaranta sai makaranta daga makaranta sai makaranta to akwai rayuwar mu ta makaranta boarding school da secondary school ɗin mu bana manta ta mun yi rayuwa mun yi rayuwa kusan gaba ɗaya mun yi rayuwa ta boarding school ɗin ta makaranta ta fi yawa tin da kusan ita ce dai wacce nayi a gidan mu ban daɗe zama a gida ba bayan makaranta to rayuwar mu ta makaranta ina tuna ta da ƙauna.

To, kiɗa kiɗa. To ni dai a da ina son jin kiɗa kala kala. Misali lokacin ina yarinya muna zama dani da yara ƙawayena mazauna muyi ta kiɗa da kamar jarka haka ko bokiti. Muna yin kiɗa kiɗan mu muna ta 'yan waƙe waƙen mu na ƙuruciya na yara. To bayan na shiga secondary school tun da buce to anan sai naje naga kalolin kiɗo kiɗa ake kamar na makaranta na yara 'yan makaranta suna yin kiɗa ne da bukiti da jarka. Guda biyun ake hadawa ana kiɗan dasu. To har na koya ma da kaina ina yin kiɗa, tunda akwai masu yin kiɗa akwai masu rawa. To sai na zamo a cikin 'yan kiɗa, ina yin kiɗa da bukiti ne. Ta gefe na za ta yi kiɗa da jarka. To wannan kiɗan namu, muna yin sa ana waƙa, ina son sa sosai. Saboda abu ne na nishaɗi na ƙuruciya. To na yana yin daɗi sosai. Yana, suna da kamar sukan fitar da ma'anar waƙa kuma waƙar tana bin kiɗan. To dama indai aka ci uhm kiɗa da waƙa sun daidaita to dole ne za su bayar da ma'ana kuma zai nishaɗantar da mutane. To ina jin daɗin kaɗe kaɗen Hausa da kuma na Indiya. Sannan kuma akwai kiɗa na gargajiya. Kiɗan gargajiya shi ma yana mun daɗi. Nakan ji a da yanzu ne dai abubuwan duka abubuwan zamani ya danne su. To amma da nakan ji kamar na Shata umm na Shata, su na ɗan ƙwairo haka irin su Haruna Oji da kuma umm ɗan Maraya Jos. To kiɗa irin na su ɗan Marayijas shi ma yana da daɗin ɗanɗano yana yana da wannan. Daɗin sauraro misali tun da shi kamar umm kuntigi ne ake yin kiɗan da shi, da kuntigi ake yi ba kamar na su Shata da ake yi da ganga ba irin na su wannan ɗan ƙwairo da ake yin da dudduffa. To kayan kiɗa na 'yan Hausawa suna mun irin na al'ada su kala kala. Ba kamar yanzu da abubuwa sun canja, abubuwan kiɗan ya zamo kamar da fiyano kuma ake amfani da kwamfiyuta wajen yin kiɗan ba. Su na daɗin suna da muhimmanci saboda mutum zai fahimce su, kuma yara ma ko da ace karatu ne za su gane su nan da nan, ba tare da bada matsala ba, toh kiɗa dai yana da yawa. Yana da yawa wanda na ki so ina son kiɗa.

Eh ina yin bacci da rana amma ba sosai ba saboda yawan ayyuka saboda yawan ayyuka da kuma fita, zuwa aiki da ranan nake dawo wato wani lokacin in na dawo nakan ɗan zauna na ɗan rage bacci kaɗan ko na minti talatin ne ko na awa ɗaya. Amma wani lokacin gaskiya bana yi kuma zan dawo inzo in tarar da aikace aikace na gida, in tashi nayi aikin gida. To in na gama nakan zauna unhuta toh. Gaskiya ne dai ba sosai nake yi ba. Baccin rana ba, bana yin sa sosai. Indai nayi bacci na da daddare na tashi to yawan ci na gama bacci kenan sai wani daran. Amma wani lokacin nakan ɗanyi na ko minti talatin ne ko na minti goma sha biyar baccin rana. Da ma ana abu ne da nake yi ban ban ci ka yin sa ba gaskiya. Sai dai kawai dai da daddare, da daddare shine nake yin bacci. Dan ya ce ya ishe ya tashi da safe amma in ba haka ba. Da rana da rana gaskiya bana yin bacci sosai. Bana bacci da rana sai dai lokaci lokaci ko kuma in bani da lafiya shine nake yin bacci. Baccin rana in na fita aiki na je na dawo na ɗan gaje haka in na zo na ɗanye aikace aikace to wani lokacin nakan ɗanye ko da na minti goma ne. Amma in ba haka ba gaskiya bana yin bacci. Ni bacci na da safe ne. Nayau ya kare sai kuma wani daran. Amma da rana, da rana bana yin bacci. Ba shi da yawa baccin ranan na wa. Ba zai zama irin wanda za a ce ina da yawan bacci ba to ba ba shi da yawa. Sai dai kawai dai na dare baccin dare shine. To baccin rana dai mu dai ba dai mu ne ba. A'a ba dai yi nake sosai ba. Ba ma a cikin tsari na a ce wai mai baccin rana ce ne a'a. Bani da lokaci ina ma gama aikace aikacen zama kawai nake na huta amma bana baccin rana. Kai kake ganin jin sirri ne don sun yi me da shi wace ce ni? Gaskiya bana baccin rana.

A'a, bana bama yin wuta da itace. Misali ace girki na itace, a'a. Mu munfiyin amfani da charcoal. Kwal kenan, gawayi. Muna amfani da gawayi a kurfeti. To, idan kuma ba gawayi ba, to sai dai gas. Saboda shi girkin itace yana da wahalar sha'ani. Saboda hayaki, ya mutu a kunna, ya mutu a kunna. Yana da hayaki ya, ya, ya ɓata wuri na farko. Na biyu kuma kai kanka da kake girki ze, ze ta-- hayakin ze ta damu, ma damun ka. To shi isa ne bana girki da itace. Kuma girki mai yawa shine ake yin sa da itace. Misali kamar girkin sallah. Amfani da shi. Kwata-kwata ba na amfani da itace. Sai kuma gas. To gas saboda kamar tsadarsa da yake yasa aka, muka rage amfani dashi. Shi ma dai gawayin ba sauƙin ne da shi ba. Amma dai shi za ka iya siyan ko naka ɗan ne kaɗan kaɗan haka. Za ka iya siyan na naira ɗari, za ka iya siyan na ɗari biyu. Ka, ka yi amfani da shi ba. Kamar gas da sai dai ka sayi lita ɗaya, kilo ɗaya ma dubu ɗaya ne da wani abu. Ɗari biyu haka ko da ɗari uku. To ba kamar shi ba. Dan haka ba ma amfani da, ba mu cika amfani da gas ɗin yanzu ba. Saboda yayi tsada gashi kuma da saurin fita. Ko wajen siyar, siyo shi ma yana da rashin quality wajen yin amfani da shi. To shi isa muke amfani da kwal. Kwal din kala kala ko kwal, ko gawayi. Za a ƙara baba. Za a ƙara maka. Normal gawayi sai kuma akwai norma gawayi na itace wanda in ya ƙone sai a kashe. To in yazo a amfani da shi sai musake kunna shi. To akwai kuma kwal, na charcoal da ake siyo mana, muke amfani da shi. Amma ni bana amfani da itace. Ni bana amfani da itace daga kwal ko gawayi, sai gas. Kana amfani da-

Tsaakar gida za a mai da su. To, lokacin da nake kwanciya kashi kashi ne. Akwai kamar lokaci, ya danganta ma dai, ba zai zama kullum kamar wannan lokacin nake kwanciya ba. Koyaushe, yanda na ga, yai mun daidai ko kuma lokacin da nake jin bacci, to sannan nake kwanciya. Misali, ina iya kwanciya ƙarfe takwas ko takwas da rabi, na dare. Sannan ina iya kwanciya ƙarfe tara na dare ko zuwa ƙarfe tara da rabi. Sannan kuma ina kwanciya ƙarfe goma. Har zuwa ƙarfe goma da rabi. Wani lokacin kuma- Hm, ban kwanta bacci ba ina kan windo. Ya danganta da yanayin, yanayin da na gama abin da nake yi ko kuma lokacin da na ji bacci. Saboda wani lokacin ko da na kwanta zai kasance ba na jin bacci, to sai na ɗauko wasu abubuwan da ina kwance ma ina, ina dai hutawa. Wani lokacin kuma to sai na ma tashi, in zauna ko ina kallo ko ina wani abu daban haka. Amma dai ya danganta. Da lokacin da naji bacci Sannan nake tashi na je in kwanta. Sannan idan na kwanta ina yin awa shida haka. Misali daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe biyar na asuba wajen awa takwas, tara, goma. Awa tara kenan na kanyi awa tara awa takwas awa bakwai awa shida har awa biyar inayi ina bacci sannan kuma sai in tashi aa ni bana yin awa goma har in farka cikin dare kamar sau biyu haka sau daya wataran sau biyu har sau uku kafin gari ya waye kafin na tashi nayi sallar asuba ina kaiwa wannan lokacin ina bacci yakan dauki awa haka awa biyar ko awa shida amma dai ina kwanciya ne da majority ƙarfe tara.

To, shi wanke tufafi ba shi da wani adadi. Misali, wacce duk sati ne za'a wanke tufafi, ko kuma a'a duk sati biyu ko kuma duk wata. Ba shi da adadi, ba shi da lokaci. Wa ye? Ba shi da lokaci. Kawai ni ina wanke tufafina a duk lokacin da nayi niyya. Misali, yin hakan yazo min to zan wanke tufafi kuma shi wanke aikin makullali. Akwai wanki na inna soya wanda mutum koyaushe zai dinga wanke su duk sanda ya kama ko kayan bacci ko hijabai ba kamar wankin kaya ba. Ni wankin kaya ma bana yinsa a kankare. Nakan ɗauki wata biyu ko uku ban wanke kaya ba in dai bani da wannan ina soya ko kayan bacci da ɗan kayan zaman tsakar gida da hijabai. Koyaushe yana ɗaukan lokaci kafin na wanke kaya. Zai iya ɗaukan lokaci kamar bana kamar wata biyu, wata uku haka wata ɗaya. To a haka nake yin wanki ba koyaushe nake yi ba. Illa dai kayan da zan amfani da shi koyaushe to su ne nake yawan wanke su. Haka da na gana ɗan tara su sai in ɗiba sai in je wanke amma ba koyaushe nake yin wanki ba. Ba yana yin wanki koyaushe. Akwai kayan da za a iya wanke su koyaushe to amma akwai wayanda ba za a iya wanke su koyaushe ba saboda kai sulallace. Yawan wanke kaya yana lalata kaya. Don haka ni bana wanke kaya koyaushe, yawan saka su a ruwa. Nakan jima ban wanke kaya ba, sai dai kamar skirt skirt haka da sleeping dress dina da kawai kayan da zan zauna tsakar gida da su, sai kuma hijabai. Inna soya bai suna koyan kewa sosai hijabi. Shi ne kuma saboda in yawan sashi, a yi sallah, na fita to shi ina yawan wanke shi. Sai kuma kayan da nake sawa a gida in zauna to su ma ina yawan wanke su saboda suna da advantage tunda su ne kayan da nake ma'amala da su a gida koyaushe. Su ne a jiki na cire wancan sai in sawa wancan to su wayannan ina da, ina yawan wanke su haka. Nakan ɗan tara su haka tunda ba guda ɗaya bane to sai kuma in haɗa su wanke su gaba ɗaya kamar a week tunda bani da lokaci koyaushe a ciki kullum ina gwanin tafiya guda aiki. To amma a week ina sai in ɗauka in wanke a week, a sati ina wanke wa. Amma wanki kullum bana yinsa amma nayi a sati sai dai wayannan ƙananun kayan da zan dinga amfani da su shi ne to sai in ware weekend ko asabar, lahadi sai in wanke su da su saba su riga sleeping dress da kayan wannan su na kyau.

Eh ina shuke-shuke. Ina shuka aloe vera, in shuka tomato, in shuka tattasai, in shuka salad. In shuka sananna da bushiyar man zagi, bushiyar lemun zaƙi, bushiyar gwanda duka. Sannan akwai flowers kamar dogon yaro. Flowers haka na gyaran gida masu kyau ina da su. Ina yin shuka masu kyau a cikin gida. Ina yin shuka. Kuma suna da kyau. Sannan sukan yi wanke wa wajen kula da su. Suna ɗebemun kewawa wajen kula da su ta hanyar ba suruwa gyaran su idan sun dace. To idan ban yi ankunci na ɗoroni to tana hanyar ina. Na ke samu, na ke ƙoƙarin kulawa da su. Ina yin shuka. Shuka sosai ma kuwa Shuka abu ne mai ɗebe kewa, zai ɗebe ke wa, maza gyara wuri. Idan aka shuka musamman flowers ne aka zubsaka su suna gyara wuri sannan suna kawo iska. Suna kawo iska ko da yanayin da suke da yana yin yadda za a dinga samun iska a cikin gida. Na su kawo sanyi ko da bushiya ce kuka. Haka tare nau'in sanyi da. Sanyi da da yake sa ajiye, ajiye jiki yayi. Ina yin shuka. Shuka tana da kyau a cikin gida saboda tana gyara gidan, ta sa iska ta dinga shuka kota ina. Sannan bayan haka kuma idan 'ya'yan itatuwa ne za su yi buɗe sau ɗaya. Amfani wato ba su yi tare da siyasiya ba. Wanda yake da shi a cikin gida ya ishe shi. To, shi wannan hanyar muke ya ƙoƙari. Muna yi kaɗere da misali. Wani tana zama a kai. Idan aka shuka. Yadda za a yi samun komai ba tare da wahala ba. Saboda idan za a yi amfani da 'ya'yan itatuwa musamman da goba, da gwanda, da mangwaro zuwa in aka shuka su to sai kawai mutum ya ciwo su. Wajen yili ne haka ko kawai mutum ya ciro haka. To yana da kam yana da fa'ida don haka ina yin shuka a gida. Shuka ina da kyau ina shuka tsirrai, tsirrai kala kala. Ina shuka su, ina yin amfani da su. Ina gyara wuri kuma suna da fa'ida don zasu sa ka dinga jin iska. Sannan kuma wata amfani, kullum amfani da su ma yana da kyau. Ina shuka ayaye.

To, ina zuwa kasuwa misali kamar kowane karshen wata. Amma idan ya kasance wani abu ya taso ko ina son wani abu wanda sai a kasuwar za'a samu to ina zuwa. Sai inje inyi ƴan saye saye ko in duba in gani prize ɗin abubuwa. To, haka ina zuwa kasuwa duk a cikin ending of the month sai nayo saye saye na. To in ba haka ba akwai shagunan unguwa waɗanda anan ne muke siyan masu abubuwa. Amma akwai babbar kasuwa mu a kusa damu wanda duk abinda kake buƙata akwai shi a ciki. To duk lokacin da nake da nake buƙata sai kawai inje can inyo siyayya. Itama kasuwa sai dai ta zamani. Zasu tsola masa kuɗi fiye da yadda ake tunani. Sai suje suce haka za'a siye shi. Ina zuwa kasuwa ina yin siyayya. Ina siyayya sosai, kayan sakawa, kayan abinci, kayan gida. Musamman lokacin, ah, Sallah ta tazo. To ina zuwa inyi siyayyar kayan sawa da takalma nawa dana yara da mayafai da hijabai da abubuwa kala-kala. Haka ba? Idan Sallah babba tazo to nakan yo siye siyan, kayan ƙanshi, kayan magi, gishiri da kayayyakin da za"ayi amfani dashi lokacin Sallah babba.